Kana sauraron radiyo? Eh tabbas, na kan saurari radiyo musamman lokacin labarai na safe da na yamma da kuma labaran ƙarfe biyu.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? To, wani kan daidaita aiki da rayuwa ne ta raba lokuta, ta bawa kowanne lokacin shi daidai wanda ya kamata.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, tabbas ƙwarai kuwa ina amfani da matashin wuya domin matashin wuya yana taimakawa wajen kwanciya ba tare da wuyan mutum ya ji rauni ko wani wahala ba wurin kwanciya.

Kuna samun horo a wurin aiki? Eh tabbas, wataran akan sabunta mana horon aiki a wajen aikin mu. Eh, ɗan lokaci zuwa lokaci akan sabunta horo sosai.

Me kake yi don kiyaye lafiya? To, mukan yi ta'ammali da tsafta ne. Muna tsaftace jiki, muna tsaftace muhalli da wurin, wurin dafa abinci domin kiyaye lafiya. Eh.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Ooh, a ƙasa nake kwana a saman, a saman katifa. Ba, bana da gado gaskiya. Ae, tabarma kawai nake shimfiɗawa na aza katifa saina ƙwanta. Ba'a saman gado nake ba.

Nawa nisa kake iya tafiya da ƙafa? To da ƙafa nakan iya tafiyan kilomita daga biyar har zuwa kilomita goma. Idan ta kama kuma, har fiye da kilomita goma nakan iya yin tafiya da ƙafa.

Kana yin harsashi lokacin barci? Eh, watar lokacin barci nakan yi harsashi. Nakan yi harsashi abin da zai kai kawo, saboda haka sai a ɗauki mataki ko kuma a shirya ma abun kafin zuwan lokacin.

Yaya kake ajiye kuɗi? To ina ajiye kuɗi ne a cikin asusuna na, yanar gizo. Kamar asusun ma-ma'aikatar aika kuɗi. Nakan ajiye kuɗina a nan idan kuɗin suna da yawa. Idan kuma kaɗan ne, watar nakan ajiye a gida.

Kana sa turare kullum? Eh tabbas ina saka turare a kullum idan zan fita, sai dai kuma wataran idan na manta sai in tafi, haka nan ban saka turare ba. Amma idan har ina tunani nakan saka turare kafin na fita waje.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, akwai ina kare ta daga ƙwayar cuta. Musamman idan ina yawan shiga yanar gizo, mukan sanya maganin mukan sanya garkuwa domin masu satar bayanan sirri ta, ta yanar gizo.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, idan akwai lemar hannuna nakan riƙe ta idan aka sauko, idan ruwa suka fara saukowa. Nakan riƙe lema idan ba lema kuma nikan ƙoƙarin na je na samu wurin da zan laɓe kafin ruwan ya daina sauka.

Yaya kake neman izinin hutu? To neman izinin hutu akantumeji ne ga na gaba da kai a wajen aiki. Aka rubuta wasiƙa ne a cikinta ake neman hutu lokacin zuwa adadin lokacin da mutum yake so a ba shi na hutu.

Yaya kake bikin ranar haihuwarku? To bikin ranar haihuwa akan yi shi ne da yake mu ba ma bikin birthday, mu kan yi bikin ne kawai na ranar sunana. Eh, akan gayyace mutane, a raɗa sunana, a yanka dabbobi, a yi murna.

Yaya kake zubar da shara? Da shara idan an gama shara nake kwashe ta ne, a cikin abin kwasar shara sai na je na zubar da ita a juji. Eh muna zubar da shara ne a juji.

Yaya ka ke jagorantar mutane? Da maganar gaskiya ni ba na son shugabanci, ba na son shugabanci saboda jagorantar, jagorantarwa yana da, yana aiki ne ba ƙarami ba.

Kana da sa hannu a saƙonninku? To ba duka wani saƙo bane nake saka hannu gaskiya. Musamman da yake idan saƙon ta wayar hannu ce, bana saka hannu, bana saka hannu.

Menene abincin da ka ke ci da safiya? To abincin da na ke ci da safiya shine dumame. Dumamen tuwo da safe shine idan aka zaza dumama shi to shi nake ci da safe.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To ina zuwa kasuwa ne a ranar da kasuwar take ci. Nakan je da safe, nakan je da rana haka kuma nakan je da dare marice zuwa ƙarfe huɗu.

Kana jin tsoron kwari? Eh tabbas kwari musamman idan ma ace akwai baka a cikinsa. Kwari ai abin tsoro ne domin ba ƙaramin makami ba ne ƙwarai.

Kana ba da shawara a aiki? Eh, idan buƙatar hakan ta taso, nakan ba da shawara a wajen aiki. Musamman idan ace ana wani, ana wani haɗuwa, ana ba da shawarwari, ana tattaunawa akan abubuwan da ya shafi aiki, na kan ba da ra'ayina.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? Teburinmu a wurin aiki dai teburinmu dai na katako ne za a ce wa. Ba irin wannan ba ne mai kyauɗinnan sosai na tsadaddan nan. Wataran ma kujeru ne ake azawa ba a za teburi.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? To ya danganta ma da yanayin da nake. A duk kowane lokaci idan da safe ne ma nakan samu kuzari da maraice ma nakan samu kuzari amma anfisamu da safe domin da safe lokacin an huta an tashi ne babu wata gajiyar.

Yaya dangantarku da abokan aiki? Toh, dangantakarmu da abokan aiki dangantaka ce mai kyau. Babu wani tsangwama, babu wani tsana. Muna zaune lafiya tare da su.

Wanne irin ice cream kake fi so? To iccen dana fiso na cream shine iccen kwakwa, nafi son iccen kwakwa. Idan zan samu iccen kwakwa yana son sosai.

Yaya kake ajiye takardun aiki? To takardun aiki nakan ajjiye su ne a cikin jakata. Nakan ajiye a cikin jakata ko kuma na saka su a cikin littattafai na ajiye.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, ina amfani da kunnen waya ƙwarai, ƙwarai dagaske. Sabo maganin kunne waya ba, domin shi ne ya canza wannan iya fiske nan fesa wa mai zare mai igiya. Yana da sauƙin amfani sosai.

Kana fison bus ko taxi? To, mu da yake wajen mu idan tafiya mai nisa ce mukan ɗauki bus. Idan kuma kawai iya tafiyar a cikin gari ne, daga unguwa zuwa unguwa taxi ce muke ɗauka. Amma insan samu dai nafison bus.

Kana fi son zama a birni ko a ƙauye? To ya danganta daga yanayin da ake. Shi birni yana da daɗin zama, haka ma ƙauye yana da daɗin zama musamman ga wanda aka haife shi a ƙauyen.

Sau nawa kake share gida? To nakan share gida ne sau ɗaya wataran a wani. Eh bana share wa sau uku ko ko sau biyu. Sau ɗaya nake sharewa a wani.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? To abokan ciniki da yake yanzu ni ban fara kasuwanci ba amma abokan ciniki ai da an kasa kaya ne ake samun su musamman idan ace a kasuwa ne ko kuma a kanti.

Kana iya tuƙin mota? Eh tabbas na kan iya tuƙa mota sosai. Na iya tuƙa mota kuma ina da lasisi. Akwai lasisin tuƙa mota a gareni.

Yaya sa hannu na ku yake? To sa hannu na mu abu ne ba mai wahala ba, abu ne ba mai wahala ba ne. To ban san ma dai kusan sunana nake rubutawa in ya so sai na ɗanyi, in na zazzane wurin duka abun sai ya ɗanyi dai kyawu ta yadda dai za a ga ne sa hannu dai ne yake nufi.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? To, lokacin da ruwa yake zuwa, muke yin addu'a ne mu gode ma Allah, sai kuma mu shiga ɗaki mu fike ruwa har lokacin da ya daina sauka.

Yaya kake son dafa ƙwai? Ina son dafa ƙwai ne a cikin, a cikin tukunya. Nafi son dafa ƙwai a cikin tukunya. Eh.

Wane abinci yake sa kaji daɗi? To kalar abincin da yake saka na ji daɗi shine abincin shinkafa da wake haka ko kuma shinkafa da miya. Hmm.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura to? Idan na kamu da mura, na kan samu ɗan ƙyalle ne ko kuma abin fyace majina haka na riƙe a hannu kuma na kan sha magani, na kan sha maganin mura.

Ina kake tofa miyau? Ina tofa miyau ne a waje. Idan ina a cikin daki na kan tofa shi a wajen ɗaki. Idan kuma dama a wajen nake na kan tofa shine a inda ba a inda ya dace.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Toh abun da yake bamu kwarin gwiwa shine idan aka ce an yi salary. Da ance an yi salary an biya albashi toh haka a samu kwarin gwiwa yan bata karatu sosai.

Kana fison shinkafa koɗo. Na gaskiya na fison shinkafa. Na fison shinkafa sosai. Amma shi matuwan dai ana son shi, amman shinkafar aka fi so.

Kana kwana a ciki? Eh nakan kwanta a cikin aiki, sai dai idan akwai zafi mukan koma a waje ne mu kwanta.

Kana son ɗakin ki yayi haske? Eh sosai kuwa. Ina son ɗaki na yayi haske shiyasa nake saka, nake saka candle.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? Kuɗin lantarki a wata ya danganta daga yanayin yadda aka sha wuta, abubuwan da aka yi amfani da su a cikin watan da ya gabata.